To gaskiya mu dai unguwar mu tana da kyau. Moɗe muna cikin birni ne, unguwar mu na cikin birni. Muna da hanyar, muna da ruwan famfo, muna da ruwan famfo muna da bohol kuma muna da ruwan famfo haka da aka ba mu. Ko'ina da ka wuce za ka ga akwai ruwan famfo ko'ina. Ba kamar wani wurare, wani ɓangare da za ka shiga wallahi ko ruwan bohol ɗin ma baza ka gane ba, da ƙyar ka gan wani abu. Amma a unguwar mu yanzu akwai wuta sosai ma, akwai wuta, akwai ruwa ko'ina, ko'ina da ka shiga wallahi akwai wuta, haɗa ruwan ma. Sai ka gan wani, wani unguwa in ka shiga wahalan ruwa, suna cikin wahalan ruwa. To kuma yanzu abin da suka yi aka yi yanzu, titin ɗin mu, haka a titin ɗin mu sun sa wuta ko'ina a titi. Wallahi ko dai mutum bai da abin nan ko ma ba ka da wuta, da daddare ma za ka yi wuce wurin, ga wuta ko'ina. Wallahi ga wuta ko'ina, ko'ina da ka shiga za ka gan wuta haske ko'ina. Za ka iya komai ne za ka yi wallahi. Mutum zai dinga yi taka ko ma taka, taka da ƙafa ma za ka gan ka taka daga nan kaman zuwa ko'ina, da nisa ma. Wallahi ko kunna wuta ba za ka yi ba domin akwai haske ko'ina. Haka unguwar mu take yanzu. Unguwar mu kuma wallahi a ce maganan sata ai wannan to abun yaɗin yari, yari gigewa ɗaya kaman babu kuma ma. Akwai wani unguwa da zaka shiga wallahi kamar ƙarfe takwas ko tara haka ba zaka iya wucewa ba, in ka wuce wallahi sai kwashe ma waya sai an karɓa ma waya. Ai na taɓa ji ai a bara wani abokina haka wallahi yana zuwa haka, haka aka tare shi wani unguwa suka tare shi. An ka ce wai to bani wayan ka? To yana abun nan dasu yana gardama dasu. Ga su sun mai abunda wanda ba daɗi ba to ai wannan ba daidai ba ne wallahi ba daidai ba ne. A ce a unguwa akwai mutane mara kirki wallahi mutane mara kirki. Su dai ba ruwan su da mutum. Wallahi ba ruwan su da mutum. Halle ne taimake mutum.